Ban san abin da kake nufi da kunnen waya ba. Ama ina dai amfani da waya a kunne in zan kira kiran. In aka kira ni ko in zan kira a kunne nake amfani da wayana. Eh a kunne nake amfani da shi. Haka na ce. Eh a kunne nake amfani da shi. Kunne da wancan? Eh kunne baƙa shi can.

Ai dole ne rufe baki lokacin hamma. Bai ma da kyau mutum ya bar bakin shi a buɗe haka ha in zai yi hamma. Dole ne sai an rufe bakin idan zai yi hama saboda idan ya bar bakin shi a buɗe ko mi na iya shiga, iska na shiga duk wani abu ma da bai kamata ya shiga ba shi ma zai shiga. Hmm.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine yadda. Yadda idan ba yadda kasuwanci ba zai yi ba. Sai ka yadda da mutum ne kuma shine kasuwanci zai yi. So in ka zo yin hada-hada dole ne sai ka yarda da wanda zaka sayar ma ko wanda zaka saya a wurin shi. Wannan yana da mahimmanci sosai. Ni a wurina yake.

Na fi son shayi a kofi. Na fi son shayi a kofi bas kai haka. Ni ba kofi mama ban shan shayi a kofi, na sha a kofi. Da kofi ya fi daɗi ne kuma ko wannan nagani ya fi son shayi a kofi. Nagani ana son kofin shayi sosai, fiye da ace awan wajene.

Ko wane yanayi inaso, lokacin zafi ne ko lokacin sanyi ina san yanayin, amma gaskiya na fi son lokacin sanyi. Saboda lokacin zafi, ba daɗi. Wani wuraren ka shige su ida akwai zafi ba za ka ji daɗin shi ba. Amma sanyi ba komi yana da, ɗan dama dama da sanyi.

Eh, lokacin da ruwa ke zuwa zan shiga gida ne in ɓoye, ko kuma in zo na cikin ɗaki. Saboda ban son ruwa ya taɓe ni gaskiya shiyasa. So lokacin ruwa haka nake, bana yin komai lokacin ruwa. Na da shi shiga ɗaki na kai, na binne. Ko kuma zan fita sai in fita da lema in dai fitan ya zama dole kenan. Yana da kunna lokacin ruwan.

Eh gaskiya babu wani kalubale wurin aikina haka da zan ce ina da matsala da zan magance shi. Amma akwai matsala ma, da sauki gaskiya saboda ni mutum ne ba mai fiye magana ba kuma ban fiye damuwa da idan an yi mun abu sai na rama ba. Kowai duk wanda ya yi min abu na bar shi haka zan ƙyale shi.

Ya danganta da irin aikin da na samu a rayuwa gaskiya. Ina daidaitawa ne, lokacin aiki zan yi aiki, lokacin da ba aiki ba zan zauna gida. Mu ba da mu damu kai na da fita haka nan ko sa kaina wani aiki daban. In lokaci yayi da zan yi aiki zan je aiki, in lokaci bai yi ba shikenan.

Ai baƙo babban mutum ne, dole ne zan karɓe shi sosai kuma zan karrama shi. Duk baƙon da ya zo Zan bashi abinci amma kafin in ba shi abinci sai na ba shi ruwa tukunna. Sai in ba shi abinci, bayan na ba shi abin da nake dashi sai kuma in tambaye shi abin da shi yake so don a ƙara mai akan abin da aka ba shi da.

Eh gaskiya ni ba dan kasuwa bane amma kuma zan so in shiga kasuwanci. Yanda nake gina dangantakana da kasuwanci kuma shine lokacin kasuwanci zai yi kasuwanci, lokacin da ba kasuwanci ba kuma ba za yi kasuwanci ba. Ni yanda nake lawakewa. Kenan Mai kasan kasuwanci ma kala kala ne. Ya danganta da kowane irin mutum, kowane irin abu.

Akwai abubuwa da yawa da suke sa ni dariya amma abun da ya fi mahimanci da yake sani dariya shine in ga kaina cikin nishaɗi ko kuma in ji aljuhu na yana da nauyi gaskiya na sani dariya ko kuma ina tuna da wani abu da na yi ko aka yi min wanda yake da dariya lokacin da ke yin dariya. Amma ba komai ne yake sani dariya ba gaskiya. Inda ina tuna da abun da aka mun da yake damuna dole zanyi dariya.

Lokacin da nake jin damuwa, ina fita ni kawai bana zauna a gida kuma bana zauna kusa da wurin da wani ma zai mun magana saboda bana son damuwa kuma bana so a dami ni shiyasa nake hakan. Amma lokacin damuwa, ba damuwa ba ƙarami abu bane gaskiya amma Allah ya raba mu da damuwar ma. Allah kai kawo mana damuwa.

Eh ina koyan wani yaran kaman banda Hausa haka, ina koyan Nufanci, ina koyan kuma Gwaranci, saboda su ne su ka fi kusa da ni. Amma in zan samu ni har da Igbo da Yaroba da English duka zan so in koya. Amma na ma iya English ɗin kaɗan-kaɗan amma Hausa de, shi ne asalin abin nan.

Ni a asibiti nake aiki. Ina aiki ne a sashin bada kati. Ina aiki ne a sashe inda ake bada kati. Bada kati, a bani kuɗi ni kuma in aje. Yanda nake yi kenan dai ni.

Na fi son shinkafa fiye da tuwo amma kuma ya danganta yanayin da na tsinta kaina. Akwai wani lokaci zanso inci tuwo akwai lokaci zanso inci shinkafa amma gaskiya na fi son shinkafa. Saboda nafi son abinda zanci da cokali ba abinda zanci da hannu na ba shiyasa na fi son shinkafa akan cokali akan, akan, akan tuwo.

Ina aiki, ina yin aiki lokaci zuwa lokaci. Ina yin aiki sosai. Na dawo daga wurin aiki ma akwai aikin gida da nike yi. Ni nake ɗan taya mata na sai mu ɗanyi aikin. Amma ina wurin aiki kuma shi ma zanyi aiki, aikin da nike na ofis in da nike aiki kenan.

Ai ba wani abu bane, ba wani abu mai wahala bane ɗaura kuli. Kowa ma zai iya ɗaura kuli, kai ma za ka iya ɗaura kuli. Ɗaura kuli abu ne mai amfani, ma za ka iya yin kana son kai. Ba wani abu mai wahala bane ɗaura kuɗi. Ma kai ma za ka iya ɗaura kuli.

Ai ba wanda zai so ya hau matakala ba yanga lift nan. Saboda lift na da sauƙi ba sai ka yi wahala ba, ka yi tafiye-tafiye ba. Amma kuma ka ga shi matakala sai ka yi tafiye-tafiye, ka girgiza, ka girgiza jikinka tukuna kafin ka hau. Amma dai lift gaskiya yafi matakala sauƙi.

Ina kunna Bluetooth kullum saboda ina da Bluetooth a abin nan ina. Ina da Air peace suna da Bluetooth amma abin da ya sa ni na fi son Bluetooth, ka sa ko wanda ake sa a kunne sana, ko wanda ake ajiya sa shawa na wani speaker. To ko wanne ina da shi. Na speaker dinnan, shi Bluetooth na speaker za ka sa kuwa ya dinga jini. Amma kuma shi na kunne, lokacin da kai kaɗai kake so ka ji da kanka.

Gaskiya ina tafiya mai nisa sosai, kaman zan iya yin two kilometres ko three kilometres ko fiye da haka ma, ko five ko ten kilometres, gaskiya zan iya tafiya da ƙafa. Mai nisa haka, saboda ni ba wai tsoho bane haka nan ba wai gajere bane. Kuma tafiya bai dame ni ba, haka zan iya tafiya, wani lokaci ma daga nan zuwa in da nike aiki ya kai three kilometres.

Ina tauna goro, saboda yana taimakawa wurin rage yin bacci shiyasa nake tauna goro, goro ai ba wani abunga bane, amma naji mutane suna cewa wai yana da caffeine so ina cin goro ina taunawa amma gaskiya bana haɗiyewa, da ina haɗiyewa amma yanzun bana haɗiyewa.

Wannan mike jiki da safe dole ne idan dai mutum yana da lafiya dole za ka yi mike jiki da safe. Saboda ka ga ka yi barci da dare, ka gaji, ka samu abun nan, ka samu ɗan hutu ka yi, dole za ka mike jiki don ka warware da safe ke nan. In ka tashi daga barci sai kaɗan miƙe jikinka don ka samu damar.

Ina amfani da tsintsiyan kwakwa sannan kuma ina amfani da tsintsiyan laushi. Duka biyun ina amfani da su amma gaskiya na fi tsintsiyan kwakwa ya fi tsintsiyan laushi amfani. Ya fi shi daɗin aiki kuma. Idan wurin na da taushi sai ka yi amfani da tsintsiyan, tsintsiyan laushi idan yana da ƙarfi sai ka yi amfani da tsintsiyan kwakwa.

Ina ajiye makullaina ne a cikin drawer ɗina saboda gudun kai ya ɓace. Idan zan fita sai in sa a cikin aljihu, idan na dawo kuma sai in sa shi cikin drawer yadda nake da makullina kenan. Amma wani lokaci nikan ɗan ajiye spare haka saboda in case idan wani aljihu na fita da shi ya ɓace, kaga zan samu spare dinnan in yi amfani da shi.

Na fi son da safe yi kuma na fi so da yamma. Ba na cika son rana dinnan, saboda rana abubuwa yayi zafi haka abubuwa ba su tafiya yanda ya kamata. Amma lokacin safe da lokacin dare, lokacin kagan abubuwa sunyi sanyi hakanan babu abun nan. To na fi son safe da dare.

Ai tabbatar da izinin aiki ba wani abu mai wahala bane, tunda idan kaje kayi applying sai ka ga HOD zai yi signing, inbyayi signing zai kawo ma Head of Department naku kuma shi ma ya sa hannu sai ya baku approval. Yanda nake tabbatar da an yi signing an yi an bani izinin hutu kenan.

Eh muna rabawa abincinmu wa mutane haka amma musamman lokacin Sallah. Irin muma bawai muna na da shi da yawa bane sai sa bamu wani raba. Amma gaskiya lokacin Sallah ne, inda kaga lokacin Sallah ne kawai sai mu rabashi da mutane. Mutanen da suke kusa da mu suna cikin gida ɗaya tare da mu haka shi muke rabawa da su.

Ina kallon taurari da daddare. Haka, yin se in ɗaga kai na saman kallon taurari, na ɗaga gasu, na zanga su yawa birjig. Amma kaman ance wai sun fi, sun fi abun nan girma. To yanda nake kallon, yanda nake kallon taurari kenan da daddare.

Ina son ɗakina yayi haske amma bakowani lokaci ba. Sai lokacin da ya kama ne nake son ɗakina yayi haske. Kaman dare haka zan kunna hasken don in samu fitila ya kunnu ɗakina yayi haske shiyasa yadda nike yi kenan ina so ɗakina yayi haske.

Ina haduwa da su ne a fiska da fiska, wani lokaci kuma ta online inda nake haduwa da su kin. Wani lokaci kuma za a kira, za su, za a ba su kwantar ina sai a kira ni sai mu haɗu da su ko kuma muyi waya tare da su. To me yanzu haka ko, ko ta fiska da fiska ko kuma ta waya ko kuma ta aiki inda nake haduwa da.

Ina zuwa shagon na ake sayar da provision haka da shagunan kasuwa. Amma na fi son shaguna da ninki suke kusa da ni. Wadan na ke zuwa an san abubuwan. Lokaci hada bashi ma ninki sama wasa. Tesa na fi son je irin shagunan da na suke kusa da ni.

Ina son duka, da kayan zaƙi da kayan gishiri duka ina so. Amma na fi son kayan zaƙi fiye da kayan gishiri. Saboda kaya kaman kayan zaƙi sun fi kayan gishiri amfani. Amma banda nama fa gaskiya, don shi kaga yana da zaƙi ne amma kuma gishiri yake da shi, shisa.